E, a gaskiya nafi san hawa matakala saboda yanayin ma da muke ciki mu a nan. Matattakala ko matakala ba ta fiye samuwa ba, bata da yawa sosai kuma sannan yawan hawa matakala zai sa ka samu kwarin gwuiwar training da sauri in da zaka, saboda wani lokacin na'ura za ta iya lalacewa. Lufta kenan kana ciki ko kuma a samu ɗauken wuta da makamanta. Amma in luftace abu ne manual, da kanka za ka yi, sai inda ka ga dama ka ce so haka za ka samu ka hau ko da nawa ne kuma sannan za ka samu ka motsa jikin ka. Inda ka ce so ba sai gaje kuma matakala za ka hau kai ƙaɗai ba tare da wani yana zaku hau gaba ɗaya ba. Kuma a cikin sakamakon lufta, za ka samu ɗeɗe na cewa wannan zai sauka a bulok kaza, wannan zai sauka a bulok kaza, duk dai haka. Shiyasa na fi san hawa matakala.

A gaskiya ni ban fiye sanya agogon hannu ba. Dalilin da ya sa ban fiye sanya agogon hannu ba ina yawan manta shi ko kuma ya kan taka kuramin a yayin da na saka shi. Amma ina da agogunan hannaye wanda ya kama daga na fata, na roba, na sarkade ina da su. To matsalar wani zubin manta ma nake yi wajen in sa shi ma in ɗauke shi. Hannuna sai na manta na fita ko kuma idan na je waje haka na je yin alwala na tuɓe sai in bar shi a haka. Ko kuma yanzu sakamakon shigowa wayar hannu imma lokaci kake buƙatar duba wa ya rage yawan ta'ammalina da agogon hannu saboda in lokaci na ke buƙatar dubawa to ga waya nan zan duba a jikinta. Shi ya saka yawanci ban fiye sanya agogon hannu ba a wannan mataki da muke ciki a yanzu na rayuwa. Saboda ga waya, ga abubuwa da za ka duba lokaci, da wannan, sai dai shi agogon hannu yana matuƙar yin kyau idan ka saka shi a hannunka, musamman in ka saka dogayen kaya da doguwar riga, wadda zatabi ma har ƙasa hannunka.

A gaskiya na fi son shayi. Dalilin da ya sa na fi son shayi, kofii yakan sa ni ƙwarnafi. Kofi yana hana ni bacci. Shi ya sa na fi son shayi. Idan ina shan shayi yana ƙara min ƙarsashi, kuma sannan shayi ni ban fiye sansa da madara ba. Na fi sonsa baki haka in saka shi, shi fa kofi in za ka saka shi idan ka sai ka haɗa min madara, sannan nakan ɗi ji daɗinsa, to yawanci yana min wani yanayi haka ko kuma idan na sha shi na sha shi yakan sa ni, yakan hana ni bacci. Wani zubin yakan takura mun ma ya zama min kamar al'ada. Shi ya saka nake gudan shansa. Na fi son shayi, shi kuwa shayi in ka sha shi da zafi daga ka ji abokin ka jikin ka ya ƙara ma daɗi, ka ƙara samun natsuwa, ka ƙara ma ƙarsashi daga dama da tasten bakin ka. Shi ya sa na fi son shayi musamman shayi baki da ƙashi sai lifton mara madara na fi sonsa. Shi ne na fi son shayi, shayi da sikari, fari da madara in haɗa shi ba tare da biredi ba ma haka nake yi.

A'a, a'a, a'a, a'a, bana tara tsabar kuɗi. Shekaru goma da suka wuce baya a Najeriya, ƙasan mu aka dena ta'ammali da tsabar kuɗi, shi yasa yanzu ba ma tara su. Amma daa kafin shekaru goma da suka wuce ana ta'ammali da kuɗi lokacin muna yara, mukan tara su. Hammadin da samu muna kashewa to amma kafin ma lokacin da na fara girma nayi wayo sa tsabar kuɗi a al'adun mu ana koyarwa yana tafaramun saboda su suna da nauyi, kuma sannan idan ka haɗa su da junansu za ka ji suna mawo tsawa suna tattaka junansu, wato ma'ana suna ƙasa gira. Shi ya saka bana tara su kuma bana ajjiye su a kafa. Kuma daga karshe da sabon mu aka dakatar da su sai muka dena amfani da su. Da aka fitar da su, fitar da su aka dena ta'ammali tare da su aka cire su daga jerin yanayin kuɗaɗe. Abin da ya faru keana shi ne ya sa dalili da ya sa ba ma ko da ma ba yi hakan ba an fitar da su to bazan dinga tara su ba saboda gaskiya suna da nauyi kuma suna da wa halan sha'ani wajen sarrafawa wato ma'ana kullum.

Eh, ina iya tsalle a igiya sosai ma kuwa ina iya jumping ina wasa da igiya saboda ina rage nauyi. Training ne shima wasa da igiya da zaka dingayin tsalle yau da kullum kana motsa jikinka kana, abin dai bansan. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake kira Exercise na motsa jiki.

Ina hutawa a wajen aiki, farko idan na je na yi aikina awa biyu, zan ɗan samu ne hutu minti biyar minti uku domin a sabuwa idea ta zo min. Da kuma lokacin break, misalin ƙarfe shabiyu zuwa ƙarfe ɗaya lokacin da za ka yi sallah. Da kuma dabda lokacin tashi ina samu na huta ko kuma idan ban da aiki da yawa aiki ya ragu haka ya ɗan yi saura to zan samu na huta a wannan lokutan. Shine lokacin da nake samu na huta, sai lokacin yin sallah ko lokacin lunch naka cin abinci ko shan shayi to lokacin naka-- a lokacin nakan huta. Wani zubun ma kawai ni nakan ɗan rufe haka rufe idona domin na samu hutu da na dawo yanayi na cikakke domin na samu sabuwar idea da zan bayar a wajen aiki na kyautata yayin da zanyi ayyukana. Wani zubun ma gaba ɗaya idan na je babu aikin to sai na ɗan kwanta nayi bacci haka na rufe idona domin na samu ne hutu yanda ya kamata. Shi hutu a lokacin aiki yana da da mutum cikin hayyayyatsinsa cikin yanayi mai kyau. Ko da kana damuwa ko wani abu ka kasa gane shi aka kasa ficewa to idan ka ɗan ɗauki hutu na wasu ƴan lokuta to za ka dawo cikin yanayinka, hayyayyatsinka aka iya yin aiki yanda ya kamata. Shine amfanin yin hutun da muke yi a wajen aiki. Saboda idan gajiya ta yi mama to aiki ba zai ma yan na kashe su ba, zaka iya yin kuskure yayin da kake gabatar da aiki. Shi ya saka hutu yake da amfani a lokacin da kake yin aiki. Ina shawarar da ma'amali lokacin da mutum yake aiki, idan ya ji ya gaji to ya ɗau hutu na ƴan mintuna, kada ya wuce minti biyar a yayin ko goma a yayin da yake hutu saboda idan ka wuce wannan lokacin za ka shagala ne ka shiga wasu al'amuran da ba shi ba. Shine dalilin da yasa nake ɗaukar hutu domin na daade da yanayi na yanda ya kamata a yayin da nake aiki.

Eh muna yin wuta ko muna kunna wuta da itace. Mukan sami itace, ɗanye mu busar da shi ko busasshe sai mu ɗan kunna masa wuta domin ya dawo gawayi, gawayi baƙi izuwa gawayi yadda zamu ji daɗin sarrafashi wajen amfani da shi. Ko kuma mu kan sami itacen mu saka shi a murhu, mu kunna masa wuta domin mu yi amfani da shi musamman yanzu yadda yake ciki nahunturun sanyi da yanayi kuma na gas, na tsadar kayan gas ko kuma rashinsa a kusa. Mukan samu mu kunna itace domin mu samu mai, ku samu wutar da zamu yi girki, mu yi amfani da ita a lokuta da dama. Shi itace idan ka kunna shi zai ma saurin girki sannan zai baka wuta ne a minti nagartacciya. Sannan kuma za kayi abubuwa tare da shi kuma yana da sauƙin farashi na kuɗi. Sai dai shi bai da sauƙin sarrafawa kamar gas da makamantansu wajen neman wuta da za ka yi amfani tare da ita.

Muna kula da gashin mu ta hanyar aske shi, gyara shi, taje shi, yi masa wani abubuwan da yake buƙata musamman a yin lokaci irin na wannan lokaci na sanyi. Domin barin gashi haka ba tare da kana gyara shi ba yana kawo ƙazanta ƙwar kwata da makamantansu da sauri yake ga jikin mutum dai ya lalace guda da kayyacinsa ya zama wani iri.

Ƙwarai da hanya, ina amfani da ajiya a yanar gizo sosai. Wajen ajiye dukkan wasu bayyanina da sirri na. Zai zama mun tafi da gidanka duk inda nan zai. Zan buƙace su ba sai ina yawo da su a hannuna ba. Waidan, idan ina buƙatar su a hannuna ko da yaushe, a'a. In na sa su a yanar gizo shi kenan sun zama ajiya a hannuna ko da yaushe nake bukata gasu nan. Kawai zanyi amfanina yanda nake bukata. Shine dalilin da yasa nake ajiye dukkan abubuwana a yanar gizo. Sai zaman mun tafi da gidanka kenan. Saboda hakan wata fasaha ce ta zamani da ake yin ta. Ba sai ka sha wahala ba ta inda nake yin ajiyewa kamar email, telegram, drive, sa adobe duka ina abubuwa ina sa saka kayana a ciki. Ina ajiya a Facebook ma da dai makamantan sauran social media na amfanin yau da kullum a yanar gizo nakan ajiye su. Musamman ma nakan ajiye su offline da kuma online saboda buƙatar su wani zubin in ban da data zan buƙace su.

Ina son zama cikakken namiji mai dogaro da kai, ƙomai a wadace, cikin rufin asiri na zama na da kamin, nayi iyali, nayi ƴaƴa, nayi aure, na samu duka wani jin daɗin rayuwa na daidainawa wadda ba yabo ba fallasa, ba batakura matsayina na saurayi na matashin ɗinki nauyin iyayena, ƴan'uwana da abokanan arziki in fayy ƙarfin yawan rayuwata da kullum. In na samu aiki to in sana'a ce na samu abun da dai ya cantanta. Ko Allah ya ba ni shike na yawon da ce nayi da abun da zan yi tare da shi. Haka nake so na kasance a rayuwata na zama. Ba dallalei ce na tara wasu bori-bori da wasu abu a ɗan abubuwan yau da kullum dai har lokacin rayuwata ya kasance yana mutuwa. Hakan suke so na kasance. Allah ina fatan kuma Allah ya bani hakan na samu in sha Allah. In samu na kasance a haka. Na gode da wannan tambayar a kanmu. Allah ya sa an sata ta yi.

A'a, ba mu sa yunifom a wajen aiki. Amma dai muna saka irin safety kayayyaki saboda yanayi. Za mu sa ƙananan kaya, za mu sa combos, za mu sa pickup saboda rana wa na zaman har glass. Kuma sanan za mu ɗau dan sanda mu riƙe saboda yanayin aikin mu yawanci a muna yin aiki dangerous area like bush. Haka yadi da makamantansu saboda in dole wani abin yayi wani wani dabbobi masu cutarwa, to mu kan yi amfani da irin wannan kayayyakin da kuma jin daɗin aiki. Idan kana saka wannan kayayyakin za ka iya samunsa cikin sauƙi da kariya. Kuma sannan yanayin aikin mu in kana sa ƴan ƙananan kaya za su fi ma daɗi da kuma aikin zai fi ma daɗi. Amma ba mu sakasa a matsayin yunifom. Shine abin da yake faruwa. Ba za mu sa su a ce wannan gashi yunifom ne wai an ware shi domin wannan aikin. A'a, ba ma sa wannan. Sai dai kawai za ka sa kayan da suka dace domin yin wannan aikin da kaje yi.

Na fi son lokaci irin daga karfe goma abin da yai izuwa karfe biyu. Na fi son lokacin, na fi son wannan lokacin ya fi mun dadi a lokacin yawanci mutane kowa ya tafi wajen harkokinsa, yanka ba da ka yi ma ga kuturu, ko in ba laba ka je harkokin naka ba ka zauna kai kaɗai yanda zaka iya buƙata ka ji dadi sosai. To na fi son irin wannan lokacin a gaskiya inda kuma lokacin yamma haka, bacin kuwa ya dawo. Sai a ɗan zauna a gefe a ɗan yi huta, a yi hira da wasu, a ɗa makamanta su. To ina son wannan lokacin.

To hanyoyin magance damuwa na a wajen aiki gaskiya suna da yawa. Ya danganta da yanayin matsala da yanda abubuwa suka zomin. Na farko wani zubin nakan magance damuwa ta ne kaɗai. Wani zubin kuma nakan kai ta ga naƙaba da ni. Wani zubin nakan yi shawara da abokanai na. Wani zubin kuma na yi faɗa, saboda ya danganta da yanayin damuwa, wani zubin kuma nakan zauna na bi tunani, ko kuma na, duk wani abu da zai ɗauke mun hankali, domin na magance damuwa ta, wani zubin kuma na kan yi addu'a, saboda ita addu'a tana maganin dukkan yawan damuwa da wani masifa da ya zo min, hakan nake bi na yi, shine yanda nake magance damuwa na a wajen aiki. Wani zubin ma kan nake ƙoƙarin ma na ga din na kaucewa abun da zai sa damuwa ta zo min, saboda gudun samun ta. Shine abun da nake yi. Da fatan na an sa tambaya na daidai za ta yi.

Camera na yawanci aiki ne da kuma yin abubuwa online. Saboda yanayin aikin mu shi ba kasuwanci bane Ma'aikaci ne ni aiki na, to kwana biyu ma, ban je aikin ba, saboda ya danganta da yanayin aikin da yanayin nan da ya zo da samuwar sa.

So sosai ma kuwa ina jure barkono mai yaji. Ina son sosai da sosai saboda nama riga na saba da shi, nina saba da cin yaji daɗi yana sa mun ciwon ciki da ciwon dubura amma abin da yin sa nake son yaji na saba da shi saboda ina son shinkafa da wake. Shinkafa da wake ta yi akwai daɗi musamman yin yajin yayi. Da kuma tsago da zama da abokan aiwa ta yarbawa Shi sa nake jurewa cin yaji sosai da sosai haka. Nagode Allah isa mu da ce.

Sosai ma kuwa ina son kalla rana domin naga ƙudira ta Ubangiji da yanayin faduwatta yanda take yi musamman a fili. Ba wajanda yake gine gine, duk dumin na ga yanayin take faduwatta A wani zubin in ina tsaye ko ina tafiya ko ina naga tana faɗuwa ina tsaya wa, in kalla in daga kai na in ce ikon Allah. In ga yanayin yadda ranar take faɗuwa. Saboda an ce damar duniya za ta tashi ne ta wurin faɗuwa rana ta fito daga yamma ta faɗa gabas. Duk kullum in naga wannan abun, nakan tina da haka, wannan faduwar ta tsaya muduka mai istigfari mu roki Allah ga fara ya yafe mana kurakuran da abubuwan da ba ka yi. Allah ya sa mu dace. Ina son kalla rana sosai da sosai kuwa. In ga yanayin faɗuwar ta, naga tafara duk dadai masana sun ce tana da nisa da duniya sosai. Shi ne yadda nake son kallonta. Allah ya sa mu dace.

Eh tabbas ina siyan kaya a yanar gizo a Temu ko a Jumia ko dai wasu makamantansu ko kuma mutum idan ya yi postin ɗin abu haka misali a status ɗinsa na WhatsApp ko Facebook ko TikTok ko wani abu na kan iya binsa private ko in yi liken abum dai haka ko in nuna masa ina bukata har muyi ciniki in Allah ya sa mun daidaita sai in siya kuma bamu daidaita ba shikenan, ai siyan abu a social media yana daɗi domin idan ka saya delivery za'ama akama har gida ko ma ba tare da wani bata lokaci ba za'a ai ko ma tare da shi ba sai ka je can ba sai dai matsalar siyan kaya a social media wani zubin hoto zata iya yaudarark ka ga abu fes fes amma ina sai an kama shi sai ga ba haka ba ko kuma tsada yakan yi tsada saboda suna ganin sun yi amfani da data da kuma ai kuma da shi gida zasuyi. Kaga amma hakan yana kawo sauƙin cinkoso da kuma idan ba ka da lokacin zuwa kasuwa duk inda kake za ka iya yin siyayyak ka online ba tare da sai ka je wajen da ake ba, hakan ya kawo cigabane za ka iya ta waya za ka iya de dig da wani abu ko a na sadarwa da aka yi. Amma matsalar abun tsada da kuma rashin gaskiya irin na mutane a kan hakan sai a iya cutakka kai kayi saboda Allah ka yi kasuwanci ka yi ciniki wani abu haka ba ne ba, sai yaje yazu ga ma abu da tsada ya ba ka shi da tsada ka saya ba tare da ka sani ba.

Ba na kwana a ƙasa kuma ba na kwana a gado. Ina kwana a kan katifana ne. Taya kwana a ƙasa zaiyi daɗi? Kwana a gado, ai sai mai aure. Indai mutum ya kira kai na kwana a ƙasa ko ka kira kai na kwana a ƙasa, toh ai sai dai an yi mara lafiya. Da ma duk rashin gatan ka, za ka samu abin da za ka ɗan kwanta a kan sa ai, domin ka rage stress na bacci. Yanayin daɗi. Amma kwana ƙasa ba zai rufe ba. Ina da katifa, ta, da bedsheet, da pillow, da komai, da na tumadi. In shiga daurawa na kwanta duka a lokacin da nake cikin yayun yana injin bacci ko kuma da rana kan ina gida ba abun da zanyi. Nakan hau na zauna na kwanta ko na zauna ko na kwanta rai mafi a ƙasa. Ni ma indai ina gida ne ina kwance a kan katifana. Ba a gadon nake kwana ba, a ƙasa ba a kan katifana ne. Amma wasu su kan iya kiran katifa da gado. Eh duk ana iya kira, ya danganta da yanayin da irin wajajen da mutum yake. Hmm.

Gaskiya ba zan iya iyakance so nawa nake duba saƙonni ba saboda ni ko da yaushe, ko a wane yanayi na gani, ko a wane lokaci nake nakan duba saƙonni. Nakan iya duba saƙon kai ko ma tafiya nake ko ma amala da mutane nakan iya buɗe wayata kawai in kalli saƙon da suka shigo. Wanda zan iya ba da amsa a lokacin nan bayan na bazan iya ba, in bari sai wani lokacin haka amma ina sane da shi ya cika gaina in bani saboda baƙasan wane saƙo za a tura mabiyu shekara, za'a miƙo ne yanayi aka shafi Allah masani. Fi sai ko da yaushe nake kasancewa cikin yanayin duba saƙo. Naɓon ina duba saƙo, WhatsApp, Facebook, TikTok, Telegram, Twitter, normal message duka ina dudduba. Dudde wani social media ko email kai hatta notification na sassaka duk idan aka mun saƙo kawai in iya duba zan bi na gani. Shine dai abun da yake faruwa. Saƙo abu ne mai muhimmanci wanda ba'a saba wa saboda yanayi zaka iya neman wani abu ko za'a iya nemanka ta wani abu. A same ka ba a kyanan muka ba sabon amma za'a ma magana ta saƙo ne.

Ranar Juma'a, yawmul juma'at, ranar da duka wani musulmi da duka wani bawa suke haɗuwa su bauta Allah a lokaci guda da azahar. Ita ce kowace juma'a da ta fi kowace rana, ita ce kowace rana da ta fi kowacce a kowane lokaci. Ita ce ranar Juma'a. Dukkan ranar ita ce ranar ma da alƙiyama za ta tashi. Ita ce ranar da kowa zai tashi ranar alƙiyama. Ita ce ranar da za'a yi sa'i. Haka ranar Juma'a ita ce ta fi kowacce rana haramwa.

Abin da yake ba ma ƙwarin guya aiki shine kula yanayin tafiya aiki, yanayin albashi da za a biya ka, yanayin dukan kulawa da aikin da kuma yanayinsa shine yake ba mu ƙwarin guiwa na yau da kullum a wajen aikin da kuma samuwar aikin da jin daɗin sa da kai da kuma ya zamana da cewa aikin wanda zuciyarka take so ne shine.

A'a ina tafawa yayin da akayi wani abu wanda ya kama ka tafa. Shi fa tafi ma da kuke gani salo salo ne. Akwai tafi wanda zakayi da gaban yatsinka, akwai wanda zakayi da tsakiya, akwai wanda zakayi da karfi, akwai wanda zakayi a hankali, akwai wanda zakayi shi kana cikin farin ciki, akwai wanda zakayi ba ma ka cikin farin ciki. Dole ce zata sa kayi. Shi tafin ma ya danganta da inda zaayi da kuma lah-- da kuma shimma me ake, ake la'ai itakun. Abunda ya faru da zakayi tafi ba kawai ana yin sa bane ba. Kar eh. Saboda abu tafi ne wanda yake nunawa cewa an gan ku, an riga an mata gudummawa, zan yi gayani da wani shine a ce, matse kyau a tafawa. Shi ne.

Jadawalin aikinmu ya danganta da irin aikin da kuma yanayi amma duka yawancin ayyukanmu da sassafe muke 6pm i mean kafin kowa mayar wato saboda mu ne first contact da muke zuwa mufara yan aiki. To da mun zama mun tsara mun gama mun tafiyar da aikin yanda ya kamata da mun yi part namu to zamu bawa ragowar suma suzo yi part farin hakan shine jadawalin aikinmu da ama kafin mutafi zamu tsara in anje kaza da kaza za ai shine.

A'a, ba na miƙe jiki da safe saboda na fi miƙe shi yanda na fi gan kwanta. Da safe yanayi kana tashi za ka shiga wasu abubuwa na yau da kullum da aka ba wanna lokacin da za ka yi shi. Sa yawanci in na ga kwanciya na fi miƙe jiki a lokacin na ke sa mu na mun miƙe jikina yanda ya kamata.

Kullum ina kulle ƙofa, kullum ina kulle ƙofa kullum ina saboda yanayi na tsaro. Dole ne ya zama kana kulle ƙofarka, baka san wa zai zo ma kana bacci ba. Shin ma ita ƙofa ai dole ka kulle saboda ɗaki ko mota ko made wani abun hawan ka ai sirrin ka ne a cikin gida kuma kayan ka to dole ya zama aka kulle. Kai ba ma iya in zan kwanta bacci da daddare da safe in zan fita zan kulle, ko da ɗan fitar zan na shiga cikin gida ne wani abu zan kulle ko da ma yanayi sanyi ko zafi ko sauro ko wasu abubuwa duk na kan kulle ƙofofin ɗakina. Bana bari ko taka ɗakina sai na kulle, bana barin saboda sabo.

To a maganar gaskiya, ban da lokaci ko in ce sau nawa na ke wanke tufafina. Kawai idan tufafina suka yi datti ina da ɗan lokaci da zan iya wanke su zan wanke. Shine magana, amma ba wannan sau nawa na ke yi. Sai dai idan ina wanken ina cucu dasu sau biyu. Haka har ɗauraya su uku shine magana ta gaskiya. Amma ba lokaci da na ke waiwaya nace wai zan yi wata wanki, in ta wanki ko sau-sau kaɗan.

Apps ɗin da nake amfani da su yau da kullum suna da yawa. Ina amfani da Facebook app, ina amfani da Twitter app, ina da amfani da Telegram app, ina amfani da Gmail app, ina da amfani da ChatGPT app, ina amfani da Drive app, ina amfani da CoinGecko, ina da amfani da Market app, ina amfani da Destiny app, ina amfani da Binance, Bybit, Bitget, Get.io, Phantom, Trust Wallet, CoinGecko. Duk ina amfani da su. Sannan ina shiga website ina amfani da su. Ina amfani da Bitget, ina amfani da Trust Wallet, duka dei ina amfani da su.

Duk ranar biyan albashi nakan ji daɗi saboda wannan rana ita ce ta rana da za a bani ladan wannan abun da nai aiki tare da ita. Nakan yi shela duk da dai nasan cewa wannan kuɗin da za a bani ba kyauta bane, ba aiki ne aka bani. To nakan ji daɗi duk da haka saboda shi samun ko ƙane ƙane in ka yi shi za ka ji daɗi tunda kana sa rai dama. Dole to ka ji daɗi abi ya farin tanari tunda ka sa ranka da shi za a ba ka domin ka gudanar da wasu hididumunka na yau da kullum ka yi kuɗin motar zuwa wajen aikinka, ka sayi abinci, ka sayi sutura, ka yi kyauta da duk wasu abubuwa da za ka yishi.

Abubuwan da suke tsoro a rayuwa, ta haɗa da nake tsoro shine Allah. Domin shi Allah ba abun wasa bane. Ko wani abu da kake gani ko kake yi ko kake ji, ya sani ko maƙyale ka yi. To gaskiya ne ba abun da nake tsoro saboda tsoron haɗi ba ta da buƙun ji, ta yara gaskiya ce, ta yara in same shi. Wani abubuwa na aikata da zanga, shim me zan zantace? Shim ma abubuwan da nake aikatawa suna karɓuwa, daidai nake yin su Allah masani. To wannan abun ina jin tsoro nas, ina yana taƙaitai muna duk abun da nake ina tuno da zan mutu zan gamu da Allah, shi yana ji abubuwa su to daga kai na shi yana ji, yanayi yana canja.

Abincin da nake ci da safe shine shayi da biredi da ƙosai. Wani zubin dai bama dai zan iya cinsa ba. Ina cin ɗumamen tuwo da duk wasu abubuwa da suka samu amma wanda nafi ci mafi yawanci shine tuwo. Shine shayi da biredi kai shine yawanci mafi abun da nafi ci. Amma dai tuwo ma ina sansa da safe yana min daɗi gaskiya.

Ina yin kiran bidiyo amma ba wai kira normal kwal ba haka. Yawanci ya kan kama ne musamman a Zoom ne lokacin za a yi meeting ko wani abu amma yawanci a na WhatsApp ma ina fi yi dai a WhatsApp application gaskiya amma ba wai normal kira haka ba. Saboda yawanci mutane sun fi yin sama ta WhatsApp shi ya sa nima na fi yi tana waya. Magana ta gaskiya.

Ina share ɗakina lokaci lokaci amma naka- nakan fin share shi akoda yaushe idan ina nan a gida. Amma yawanci gaskiya idan bana gida ban fiya share shi ba sai na samu lokaci nake share shi. Ɗakin nawama ba fiye dati yaiba saboda ba kowa da kowa ne yake shiga. Ni kaɗai nake ta'ammali da kayana shi yasa naka- yakan ɗau lokaci bai dattin da aka zo gani ba. Balantana a wani tunanin dole sai an share shi. Shi share ɗaki abune mai amfani? In ka share shi zai yi fata fes fes kai kanka zaka fi jin daɗin ɗakin ka yanda kake so. Tsafta tana da amfani sosai domin koh a addinima ana cewa "anna zafati minal iman, tsafta tana daga cikin imani." To kai kanka in ka yi tsaftace ɗakin ka sai ka fijin daɗin sa ka share duka wani datti ka kaɗai komai da komai da ke ciki. Da farko idan na tashi zan share ɗakina. Nakan fara wa da dadda kayan ɗakin na ɗaya bayan ɗaya. In share yana, in share bango, in share komai in kakkaɗe shi, in goggoje komai sannan ɗauko komai da komai in dawo da shi. In fesa turare a jiki ko in kunna turaren wuta haka ɗakin na ba saboda yi ƙanshi. Bacin na gama share ɗakina to ni kaina ina buƙatan me ya kai na wannan share nakan samu ruwa nai wanka na tsaftace jiki na. Bacin na gama haka sannan sai in dawo in ƙara gyara ɗakina in tabbatar da komai ya bude ni. Wadatumma nakan canjawa ɗakin na tsari. In fitar da kayan ɗakin na, alal misali kamashin fada na, gadona, katifa na, dukkan karze shara na. Shara na in shanyesu a rana sannan na tura min daddare wannan ni kaina ina jin ɗakin yafi mun daɗi da dai dai yanda take so. Sai inji wani sabon canji a tattare da abubuwan ɗakin na gaba ɗaya.

Shi jira a layi kala kala ne, ya danganta da irin layin, shin layi ne na banki kaje? Layi ne na gidan mai? Layi ne na makaranta? A'a layi ne na abin hawa? Ko ko layi ne na wani abu na rayuwa ko layin tafiyar rayuwa? Duk dai ko wanne ne, za ka zo ka jira ka tambayi wanda yake na farko sai ka bi bayansa. Wane ne na ƙarshe? A'a wane ne abu ka zane, ma saboda ba za ka ji daɗi ba kai kan ka azo a ma zire, to dan haka na kan yin haƙuri in jira layi domin akwai wani lokaci da ana zaɓe wani ya zo ya maƙale a gabanmu. Shine ban ji daɗin wannan abun ba shiyasa nake ƙoƙarin na kiyaye na kare, bana yiwa wani zire shima saboda kada ya ji daɗin abun da nima ban ji daɗi ba lokacin da aka mun. Shiyasa nake ƙoƙarin na ga na kautar da wannan abun na bi layi, yin tsari da ƙa'ida, karna zo naiwani zire ransa ya ɓaci kamar yanda nima na wa yabaci na ji banji daɗi ba.

Gaskiya ba na sanya safa kullum. Dalilin da yasa, ba na sanya saba kullum ni, ba ma abocin san taɓa ne. Amma yanayin sanyi idan ya zo nakan sa ta saboda in sama wakai na ɗumi a cikin qafata. Dan guje wa sanyi shine dalilin ne nake sanya ta amma gaskiya ba kullum nake sanya ba.

Me dai hana? Ina kallon inuwa ta mana musamman lokacin da nake a cikin rana. Inuwa ta takan haska na ganta, naga kaya ta, na ji daɗi. Wani zubin na kan ganta ta gefen hagu, ta gefen dama ta gaba ko ta baya na dukde tayin da ta futo na kan tsaya na kalli inuwa ta. Wani zubin ma han nace yau, ikon Allah na ƙara faɗi, na ƙara tsayi abubuwa daida dama.

Yadda nake kare kaina daga sauro, gari hanyoyi ne da dama. Nakan yi ƙoƙari na guje zuwa wurin da zan sauro, ma zai same ni. Idan ina waje haka ina zaune ko kuma in zan yi tafiya ko ni, kai duk inda naji ma da sauro ya fara wannan yi yi ihun nasa to nakan ƙoƙari na tashi na babban ko kuma idan na ji malaria ta kama ni ta sauro nakan sha maganin sauro, antemita. Idan nazo bacci ina da net ina shiga. In ya dame ni nakan haska na bi shi na bubbuge shi, na tabbatar na kashe shi ko in siyo maganin sauro na fesa ko na fesa na fitta in bar ɗakin zuwa lokaci ko kuma na kunnawa dik dai nakanyi haka. Saboda na ga na magance na kare kaina daga cutar sauro. Shine ta inda nake kare kaina daga sauro. Shi sauro dik ta inda ma ka bullo mar dolene se yazo ma saide ka yi hakuri wani zubin, saboda sauron yayi yawa ne.

To, shi zuwa kasuwa abubuwa ne da yawa. Shin yaushe na ke zuwa kasuwa? Maza ina na ɗan kasuwa, wanda na ke harkoki a kasuwa ko shin idan siyayya ta kama ni. Ita kanta kasuwar kala-kala ce. Kasuwar waya ce, kasuwar kayan miya, kasuwar kayan sawa ce. Kowacce akwai yanayin lokacin da ake zuwa na waya ana zuwa da rana ne bayan azahar na kayan miya da safe na kayan sawa daga karfe goma abin da yayi saura In za ka iya zuwa, ya danganta dai da kowacce kasuwa ce da yanayin kuma abubuwan da kake bukata za ka je ka sayi.

To, shi ƙetare ƙafafuwa shi ma yin abubuwa ne kala kala ya danganta. Amma ka iya taɓe ƙafar ka ma, ai ya danganta da inda ka zauna, a ina ka samu ka zauna. Wane irin ƙungiyar ka zauna har da za ka ji daɗin ƙetara. Idan a zaune kake a ƙasa, ba ka ɓukata ka ƙeta ƙafarka don ko ka ƙetara ma ba za ka ji daɗi ba. Dan akan kushin ciyani shi ne za ka ji daɗi. Dan akan shi ƙetaramma ai ya danganta da wa yake zauna kusa da kai sannan ko a gabansa har za ka samu ka ƙetara ƙafarka haka.

Gaskiya ba na sauraron rediyo saboda ban da lokaci. Abin yasa, ba na sauraron rediyo shigo wa intanet waya. Kaga labarai tanan, duk wani abu da kake bukata zaka yi brawuzin zaka sata sabanin, nan da yawanin jinrediyo na sai dai rufewa kawai haka na wuce na ji ana ji ko kuma in na je wajen mahaifina ina zaune muna hira toh, nan ne nakan saurari wasu abubuwa daga rediyo. Amma gaskiya ban fi ye jiba sai in jima ma. Mani ban kunna rediyo na waya na ba. Man tawa mana ke yi.

Ina yin ciniki sosai a kasuwa. Ina zuwa nayi siyayya a wajen mutane, ko kuma shin kana nufin ina yin ciniki a kasuwa? Ni idan kasuwa ne, to gaskiya ni ba ɗan kasuwa bane. Ni ma'aikaci ne, lebura ne ni kuma ni ɗalibi ne, ina yin karatu kuma ina ɗan buga buga na ga kasuwanci na. Ina zuwa nayi wuta nayi cinikayya a kasuwa, na siya abu a wajajan su.

Sosai. Ina cin citta a abinci musamman a shayi musamman a miya na tuwo. Ya mana da daɗi zaka ji shi da ɗan yaji yaji, ya ƙara ɗan wasu abubuwa da ake buƙa ta. Haka, ya canja launi, ya ƙunsa musamman lokacin sanyi ko kana mura. Idan aka haɗa mai citta aka sha, cin cittan ma fa kala kala ne akwai ɗanyar akwai bushashsha. Ko ce ina iya ci kuma hakan ya daɗi sosai da so.

Hanyoyin haɗuwa da abokanan ciniki suna da yawa, wasu akan haɗu dasu ta waya, online, intanet, wasu kuma sun san inda kake su zo, wasu kuma ko ka je musu duk dai ya danganta. Ba ta yanayin da bama haɗuwa da abokanan ciniki da abokanan hulɗar mu, ko mu muje muyi musu cinikin a kasuwa, mu sayi abubuwa a hannun su don munayi, muna zuwa, ya danganta.

Sabulun ai kala kala ne akwai sabulu na wanka akwai na wanki. Shin na wanka ko na wanki kuke nu fi? Idan na wanka ne ko wanne nake iya amfani da shi wanda na samu wanda zai mun daidai, zama mun mai daɗin kanshi. In na wanki ne kuma ɗan kamaru ne yafi yi daɗi da amfanin wanki da dadi. Shi dai ma sabulu gaba ɗaya ya danganta da yanayin yadda da ka ke jinsa da kuma yanayin wanda ya karbe ka a yayin da ke wanka.

Yawan ɗangin mu a gida mu, mu talatin da bakwai. Ba wai iya gidan mu ba, dan dangin mu muna da yawa sosai. Mu talatin da bakwai ne maza guda ashirin, mata guda sha bakwai. Haka muke a dangin mu, haka ma ƙarinai mamusu muke yi. Mude yan da muke yi saboda muna so mu kai mu sittin ko ɗari yara.

Shi gaskiya na fi son in ga tufafin da nake sawa. Shi bai ta nauyi haka ka ji jikinka shafal, ba zai dame ka ba. Amma idan ka ɗauki wani tufafin ka saka wanda ba na wannan ba musamman lokacin zafi zafi zai dame ka, za ka sha zafi. Amma shi na auduga lokacin sanyi za ka ji ɗumi da shi ba zai dame ka ba ko ba zai dinga min mo motsa jikinka ya na ƙayayau ƙayayau ba. Haka lokacin ma zafi za ka yi amfani da shi kuwa. In na siliki dole sai lokacin sanyi. In ka sa shi ba lokacin sanyi ba to zai dame ka, za ka sha wahala da shi wajen zafi. Kuma yana saurin ɗaukar datti, saurin damu. Kana tafiya koyas koyas duk inda ka mutane sun san ka taho kuma sannan shi kayan auduga ma ya fi tsada. Ba wani maganan arha ba shi kuma kayan siliki bai da tsada yana da arha kuma yana yawan kasance Kowa ya san shi duk wanda ya gan ka tare da shi zai gane ka saka shi. Shi yasa na kusan kayan auduga, tufafin auduga kenan na kusan kayan da zan je ka nakan tambaya wannan na auduga ne ko? To ko daga ido ma nakan gane domin in ƙi saya ko in siya. Shine sai wanda na dama tufafin auduga kala kala ga su nan masu kyau sai wanda ka sa musamman ɓangaren shadda, ɓangaren yadi, ɓangaren ƙananan kaya da.

To ai yanzu ma kin sani dariya da wannan, ko ince ka sani dariya ko kun sani dariya da wannan tambayar taku. Abubuwa da dama suna sani dariya. Abun da aka yi ya ban dariya ko kuma abun da akayi ya ban haushi maimakon in sa kuka sai ta ƙoƙari in yi dariya. Wannan abun ma yana sani dariya. Wata dariya, ai nishaɗi ne ke sata, watakan baƙin ciki na sata. Ma yawanci dai a kaso ɗari, kaso casa'in nishaɗi da farin ciki ne ke sa ayi dariya. Wani ma shi ne yake sani.

Eh, ina iya gabatar da rahoto sosai, tun ban iya yi tsayawa a gaban jama'a ba na gabatar da rahoto. Han nazo na iya, saboda shi gabatar da rahoto abu ne mai muhimmanci. Za ka yi gabatar da abune da aka saka, ko abunda ka rubuta, dole ka koyi tsayawa a gaban jama'a ka yi. Wannan abun yacce kamata.